Ina shirin zuwa filin wasa, dama ina da niyya zan ɗauki ƴata in kai ta ta zauna ta yi wasa ta ci ƙasa don ba ta taɓa ganin ƙasa ba. Ta ci ƙasa ta yi wasa, ta yi wasa har ta gaji. Shine abin da nake shirya wake na a wannan ƙarshen mako.